Kana jin kukan zakara da safe? Eh ina jin kukan zakara da safe. Duk dani ma dai mutum ne me waton asalin kiwon kaji. To, ko da ba na wa zakara ba, ko zakaran maƙwabta ne idan ya yi kuka, a gaskiya na kan wata asalin ji shi da safe. Kuma yakan zama ɗaya daga cikin abubuwan da suke wasan asalin. Tashi na daga bacci ko da na makara. Don, duk lokacin da suka yi watan cara, suka yi kuka. Mutum ya kan ji kuma mutum ya kan yi wato iya bakin ƙokarin sa da ya tashi. Saboda ya tuntuwa da safe. Ina riƙa da yayi. To, don haka a gaskiya ina jin kukan zakara sosai da safe. Dan ni karan kaina ma makiyayi ne kuma ina da kajin nan ina da kuma zakara a cikinsu da suke yi min cara.

Kana yin motsa jiki kullum? Wannan shine inspirational question ɗin. Wato, a nan wannan tambayar abun da yake nu fi shine. Kakan ɗan yi ƙoƙari watan ka watan girgije. Ko kakan ɗan yi ƙoƙari wato ka yi asalin wato motsi ko wani aiki mai ɗan ƙarfi wanda zai sa jininka ta ko'ina su motsa, su yi flowing da kyau. Alar misali, ga guda ɗaya a cikin ayyukan da ake yi na motsa jiki wato wani lokaci da safe mu kaɗan tashi da sassafe da asuba haka mu yi engaging kanmu a wato daily routine activities wanda a cikinsu akwai ɗaya kaman a ce gudu, ɗaya buga basketball ko zuwa buga lawn tennis ko a'a zuwa buga badminton ko a'a zuwa buga basketball, football ko kuma wato asalin shi race watan tsere wanda mutum zai yi ko da tseren ba wato mai yawa bane wanda dai zai sa shi wato jinin shi ya motsa ko kuma weightlifting watan asalin ɗaga abubuwa masu nauyi irin yanda masu wato gina jiki suke yi ko dai wane iri ko ɗaya daga cikin wa'innan. Akwai tsalle-tsalle a waje ɗaya, akwai ko pumping, akwai ko sit up ko akwai press up. Duk wa'innan ma zan iya in ce maku watan abubuwa ne ko kuma launi ne na watan asalin motsa jiki. To gaskiya ni nakan yi watan asalin ƙoƙari in motsa jikina kuma motsa jikin da nake yi ya danganta da wana rana ne. Kaman to daga ranar monday dai zuwa ranar Alhamis akwai motsa jinin da ni ke yi wanda na ke ce da shi walk for peace wannan nakan tashi ne a kowanne rana. Nakan yi ƙoƙari, aƙalla ba ƙasaru ba ko da ba da yawa ba. In yi kaman ko da tattaku, tattaku ɗaya zuwa biyu zuwa uku zuwa huɗu wato har asali nakan yi tattaku. Wani lokaci in yi tattaki kaman ƙafa dubu biyar, wani lokaci in yi tattaku kaman ƙafa dubu shida, wani lokacin in yi tattaki kaman ƙafa dubu bakwai. To duk dai yanda yanayi ya zo shine muke yi. To a gaskiya babu ƙarya nakan wato asali yin ƙoƙari in ga na dan watan asalin motsa jiki. Don wani lokaci gaskiya rashin motsa jikin nan yakan haifar ma mutane da yawa da wasu ciwuwuka wanda ba lalle ba ne su wannan su san cewa suna da wannan cutar ba sai har wannan cutar ta zo ta yi wato asalin tsanani a jikinsu saboda wato me rashin asalin motsa jiki. To nakan yi ƙoƙari in motsa jiki, in yi zufa. Inda zufa turawa sun ce you excrete kana jin kaman kana cire abu marar kyau guban da yake jikinka. To kaga kuma idan kana motsa jiki definitely dole ne sai ka yi wannan zufan. To shi kuma wannan zufan yana da kyau ma ɗan adam tunda watan asalin ƙona kitse ne ƙona fat burning or fat ko kuma wato asalin hanya ne na wata asalin gyara lafiyan jiki, inganta jiki da kuma sauransu. To don haka a nan zan ce eh ni mutum ne wato da nake asalin ƙoƙarin motsa jiki.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, ina raba ayyuka ga wasu sosai ma gida da ma wajen aiki a ofis. Inda a wajen ofis aikina ina da yan matsayi dukda ma junior staff neni, ina da kuma wa inda suke wata asalin aiki directly a karkashina. Su don haka nakan wato raba musu aiki. Abin da wata asali nake yi shine, kowane wani mutum na riga da nasan shi, nasan ta fannin da yafi ƙarfi, nasan abin da zan bashi don kuma in samu results mai kyau, so idan ana yi kamar wajen ilace statiscal-statistical aiki ne, aiki ne wanda wato yake wato asalin buƙatan natsuwa, akwai ma'aikatan da nasan su, ga asalin inda suka fi wato ƙwarewa suna waton suna asalin ƙwarewa a wajen shi statitis ɗin, to nan zan ɗauki naso aikin zan basu, zan ɗauko kuma wanda nasan shi yafi watan asalin dacewa a wajen watan arranging, ya iya sorting abubuwa, zan shi maɗauki wajen sorting zan bashi, zan ɗauki wajan shara in ba ma masu shara, zan ɗauki wajan gadi a ba ma mai gadi ko driver shi ma a ɗauki wanda shi ya ƙwarence, a wato asalin yin aikin tuƙi, shi ma sai a ɗauki aikin tuƙi sai a bashi. To idan ka yi haka ka rarraba wa'innan ayyuka ga mutane, za ka ga kana samun productivity ɗinka wato abun da kake iya aibatawa za ka ga zai yi kyau, zai yi yawa, ba kaman inda ka yi dak- ba wani ai ba ka raba ayyukan ga wasu ba, so za ka ga ayyukan kaga bazai yi wanan ba, to ko gida ma haka muke yi. Idan yanzu kaman muka zo fannin gida, zamu iya mu raba ayyuka, ni in ce wa mata na to ni zan yi gyara a kamar falo ko ni in shara, ita kuma ta yi wato asalin abin ake magana abinci da kuma kula da yara a wato nan sauransu, to kunga anan ma mun raba ayyukan tsakanin mu, to kaga wannan daide ne ya kamata kaɗin ka raba ayyuka da mutane saboda me? Saboda a samu wato asalin shi mafita mai kyau watan a samu results mai amfani, idan kun raba ayyukan zu ka riƙa cewa, ai result ɗin ku yafi kyau, yafi ma'ana,

Kana shan madara? Wannan shine tambayar na expression ɗin da aka tambayeni ko ni ina shan madara. Oh! Eh, ina shan madara. Ina shan madara kuma ina amfani da madara sosai. Kowa yasan madara yana da wato asalin amfani a jikin ɗan adam. So dan haka bana wasa da madara. Haka na iya bacin ƙoƙari na, ya huda bashi da yawa kuma ƙarshe shi, yi ƙoƙari ingantacewa na, wato asalin yi ƙoƙari na siya madara. Na siya madarar nan dani da iyalina muyi asalin amfani da shi to, kuma bayan madara ina sha shi haka, ina kuma amfani da shi a shayi. Nakan ɗauki madara haka kawai ma, kuma ba shayi ba kuma ba wani abu kawai in sha. Especially ma, mutum a ce ma maka to madarar ya zo a ce madarar gari ne. Eh, ina son madarar gari sosai. E dan mazan manta ba mana makaranta lokacin muna yara. Akwai wata madara da nake so sosai, madarar lada wadda ita daɗi ne kuma tana da creamy, creamy taste a baki. Ko ba abinci ina jin yunwa in naje na ɗan ɓe, ta na ɗan ɓe garin kwaki, na ɗan jiga na haɗa da madara. To kaga dan samu abun da zai ɗan tare mun yunwa. Kuma ina siya madara ina ba ma yarona saboda yana taga health a cikin sa. Ina taimakawa ma yaro ya yi girma sosai yadda ya kamata ba tare da ko an samu wani deficiency wanda a ce illan cewa ko wani sinadari ya ƙasa a jikin yaro ba. E madara yana daga cikin abubuwa da yake wata asalin sa yaro ya yi girma sosai. Zaka iya ka duba ka gani. Duk yaron da yai wato asalin girma yana amfani da madara. To wayen shi da girman shi ya kamfe wayanda yaran da su kuma ba su samu wannan dama. Basu kai sha damara ko sukai amfani da madara to madarar da nake amfani da shi gaskiya na farko, na amfani da kowace irin madara ko ya kasance madarar gari ne ko kuma madarar ruwa ne ina amfani da shi. Akwai madara wadda muke amfani da shi wadda direct muke ɗiban ta ita daga cikin dabbobi. Idan mun ɗibe ta sai mu taho da ita gida, sai mu ɗaura ta a kan wuta sai mu tafasa ta. Idan ta tafasa, ta tafasa, ta tafasa sosai ya dahu ya kai ɗari% degree celsius sai mu sauke ta sai mu ajiye ta tayi sanyi. To ita ma wannan madarar muna la'atan asalin amfani da ita kuma ita ma tana da kyau. Tana wata asalin ƙara lafiyar jiki ma a wata ɗan adam. So dan haka muke shan madara sosai muke amfani da ita kuma muke ganin ƙoƙari inda ace za a samu, inda yadda za a samu ƙarin madara ma duniya ya wadata ko ina a same ta. Yafi yadda ake samun ta yanzu to gatse wata asalin amfani. Saboda madara yana da asalin amfani da inganci a rayuwan mu mutane.